Ƙware da gaske ina tara tsaban kuɗi. A duk lokacin da aka ma mutum albashi, ya kamata ya ciri wani ɓangare a ciki ya ajiye saboda tashin hankali ko, ko takwana tana iya tasowa. Kaman misali ana ma albashin dubu ɗari biyu, to duk wata ka samu ka cire ko nera dubu ashirin ne ka ajiye hakanan. Wani ɓangaren kuma daga cikin albashin ka kai banki cikin tarinka. Wanda ka ajiye hakanan a duk lokacin da wani abu ya taso, wanda ana buƙatar kuɗi na gaggawa to sai ka samu ka yi amfani da su a ciki. Ba wai duk ka ɗauki albashin ka ba ka kundige. Kaman ni yanzu duk wata in an yi albashi nakan cire kaso talatin daga ciki sannan in kai banki sauran in cire kashi hamsin in kai banki ajiye min. Kaso talatin ɗin nan nakan zo in samo wani waje a gida a ɓoye mun su ba tare da kowa ya sani ba saboda domin duk lokacin da wata buƙata ta taso ta gaggawa in yi amfani da wannan kuɗin a samu a biya wannan bukatai. Duk mutumin da yake tara tsaban kuɗi a gida to mutum ne mai matuƙar dabara sosai da sosai. Ya kamata duk wanda yake da albashi to akwai zama akwai ɓangaren da yake ajiyewa na wannan al'amari.

A kullum ina duba saƙonni kamar sau biyar a aiki. Da farko idan na tashi na je wajen aiki, kafin in fara aiki zan duba wayata in ga wane saƙo aka turo, sai kuma in duba imel ɗina in duba wane saƙo aka turo daga kamfani. Me kamfanin yake so a yi, da wa suke so ayi mu'amala ko kuma da wasu suke so a karɓi kaya daga hannunsu. Daga nan kuma in na fara aiki bayan kamar awa biyu sai in kuma duba wayata in duba wasu saƙonnin. Saƙonni ne daga gida ko daga kasuwa. Saƙonnin kasuwa suma in samu a lokacin da na samu hutu, sai in maida musu abin da nake so a yi a saƙonnin. Wanda kuma ban samu hutu ba, sai in bari sai kamar an jima haka in na samu dama sai in maida musu. A kullum ina duba saƙonni kamar sau goma a wajen aiki na. Saboda ina so in yi aiki mai kyau. To sai mutum ya na yi ya na duba saƙonni. Duk mutumin da bai duba saƙonni to wataran zai yi kwaɓa da kwamachala a cikin ayyukanshi. Saƙonni mafitar suna da kyau a riƙa duba su da zarar sun shigo don kada wataran ayi gudun kada aje a faɗa wata matsalar. Waɗanda rashin duba saƙonnin nan ya jawo wannan matsalar ta ƙarfafa ko ta hassasa.

A kullum idan ragowar abinci ya rage, abunda nake yi na farko nakan fita in nemo almajirai kuma buƙata in basu wannan abincin, in zuba ma kowa a kwanon shi ya je ya ci. Idan kuma na je na duba babu almajirai ko ma buƙata, nakan zo in ɗauki wannan abinci in sashi a firij domin gobe in ɗumama a ci. Bayan nan sai in duba maƙwabta na waɗanda basu da halin siyan abinci ko kuma basu da hali sosai wanda zai wadace su abincin, sai in kai musu wannan abincin domin su ma su ci su ƙoshi. Duk mutumin da yake da hali har idan ya rage abinci indai har akwai ma buƙata zagaye dashi, to bai kamata ya sashi a firij ba ko ya kai shi wani-waje. Kamata yai ya fita ya raba ma waɗannan ma buƙatan domin su ma suna bukata. Saboda haka ne Allah zai bashi lada kuma jama'a zasu rage yawan yunwa da wahala da fatara da talauci. Duk wanda suke rage abinci ya kamata ace dus sun ba da shine ga waɗanda suke buƙata ba wai su kai su ɓoye ba. Domin hakan shine aikin lada kuma aikin alheri wanda ya kamata murin ƙa yi a kullum a kullum. Idan Allah ya bamu, ba shi ne yana nufin baya son saura ba suma duk su yana son su, ya bamu ne don mu taimake su suma.

Ƙwarai kuwa inada dabba a gida. Ba ma dabba guda ɗaya ba, dabbobi da yawa. Tun daga abin da ya kama kaza, rago, da ma shanu duk muna da su a gidanmu. Muna kiwon kaji sosai yadda ya kamata. In kuma muka komo izuwa dabbobin da ake ajewa a gida, muna da dabba wacce ake kira mage, muna da kaze, muna da kare shima, duk ba'a barsu a baya ba. Kiwon dabbobi abu ne wanda yake da matuƙar amfani sosai. Wasu dabbobin za ka gansu na nama ne, na kasuwa, wasu kuma za ka gansu ne ana ajesu a gida don nishaɗi da kariya. Kuma in ka ɗauki kare, mutane duk suna yawan ajiye kare a gida saboda ya kare su kuma ya ba su nishaɗi. Ita kuma mage tanada daɗin sha'ani. Dabba ce wacce take burge mutane. In kuma muka dawo kan kaji, su kuma kaji muna amfani da su domin su ba mu ƙwai. Ta wani ɓangaren kuma in sun yi nama, mu yanka mu ci. Kowacce dabba tana da kalan amfaninta. Shi kuma doki muna hawan shi ne domin mu zagaya mu ji daɗi, mu motsa jikinmu. Kowacce kalar dabba tana da kalan nata amfanin da kuma ayyukan da take yi.

Sosai ma kuwa. Mu na sa yinifom a wajen aiki. Musamman ma idan mu ka tashi za mu aiki, mu kan ɗauki yinifom ɗinmu wanda a ke kira kalak kaya suit. Mu kan sa ja sannan kuma mu ɗaura bulu ɗin wando wanda a ke kira shuɗi. Sai mu sa su, sai mu taka mu tafi wajen aiki. Yinifom ɗinmu ya danganta da wace rana mu ke. Kamar ranan tun daga Litinin zuwa Laraba mu kan sa wannan yinifom ɗin. Daga Laraba kuma zuwa Juma'a mu kan sa tishet mu je wajen aiki da ita. Wannan shi ne haka ya kamata a dokar kamfani na wajen aiki. Ko wane kalan kamfani su na sa yinifom ɗinsu. Wasu kuma ba ruwansu da yinifom. Kawai kayan gida su ke sawa su je su yi aiki. Kawai dai ya zama dole ka ɗaura ID card a yayin da ka ke yawo a wajen aiki. Ko wani kalan ma'aikata da tsarinsu. Za mu sa yinifom mu a cikin ma'aikatanmu har da kalan takalmin da aka yadda kowa ya sa. Ba kowai za ka sa kaya kasafai ka tafi wajen aiki ba. Ko takalmi ba kowanne za ka iya sawa ba ka tafo. Kowane wajen aiki da tsarinsu. Za ka ga kowa da kalan nasu.

Ina yin wanka ne a kullum idan na tashi da safe. Idan na tashi da safe, abu na farko da nake fara yi bayan nayi sallar asubah shine zan shiga banɗaki in yi wanka. Idan na fito sai in zauna in tsane sannan in shafa mai. Daga nan sai in tafi in cinabinci, sainin shirya in tafinwurin aiki. A wajen aiki in na yi aiki sosai na gaji. Idan na dawo da rana nakan yi wankan rana. Bayan na yi wankan rana sai in zauna shima in huta, sai in ci abincin rana, sai in kwanta kamar na awa biyu. Idan na samu barci da hutu haka kawai, haka ka ɗan. Lokacin da zan tashi ya kasance wajen ƙarfe huɗu kenan. Daga nan sai in tafi in yi sallar la'asar, sai in dawo in kama harkokin gaba na wanka akai akai yana da kyau domin jaddada tsafta ta jiki. Kada mutum ya rinƙa yadda yana yin kwana biyu zuwa uku bai yi wanka ba. In kana yin wanka akai akai aƙalla sau biyu a rana, zaka rinƙa jin daɗin jikin ka sosai ba kamar wanda bai yi ba. Wanka yana da matuƙar alfanu ga jikinmu da ma fatan mu gaba ɗaya. Zai rinƙa buɗa mana fatar jikinmu mu rinƙa shan iska yadda ya kamata, da kuma fata ta ƙara lafiya.

Ina zuwa kasuwa a kullum da misalin ƙarfe tara na safe. Kullum idan na tashi daga bacci, na yi wanka, na ci abinci, na kan shirya in sa kaya in tafi kasuwa. A lokacin da na isa kasuwa, zan gaisa da abokan hulɗa da kuma abokan kasuwanci na wayanda suke maƙwabta. Sannan muyi musabaha da yara na suma na kasuwa. Daga nan duk customer da ya zo siyan kaya, sai a ɗauki kayan shi a bashi cikin aminci, sai a ɗaura lissafi. A ga nawa ce riba nawa aka faɗi. Ina kuma ya kamata a gyara. Daga nan wajen sai mu tashi daga kasuwa in zuwa ƙarfe shida na yamma. Daga nan zan hau abin hawa, in dawo gida domin in huta. In na dawo gida bayan ƙarfe shida na yamma, na kan ɗan yi bacci kamar na awa biyu. Daga nan sai in tashi in tafi masallaci in yi sallar magariba. In na dawo yayin isha'i, bayan nayi sallar magariba, na tsaya a masallaci aka in sha'i, idan na dawo zan ci abincin dare. Daga nan zan kuma kwantawa in yi bacci sai kuma ranar safiyar gobe, shi ma a daidai lokacin da ƙarfe tara, zan tashi in yi wanka, in ci abinci in kuma tafi a kasuwa. Kullum haka nake yi a rayuwata.

Akwai tsintsiyoyi kala kala wanda ake amfani da su. Ban gane wacce irin tsintsiya kuke nufi ba. Akwai tsintsiyar laushi a ƙasar Hausa kuma akwai tsintsiyar kwakwa. Kowacce tsintsiya ana amfani da ita, ya danganta da inda za a share. Kaman misali idan mutum ya ɗauki tsintsiyar kwakwa, ana amfani da tsintsiyar kwakwa wajen share waje wanda yake da matuƙar gurtsi gurtsi ko kuma bai da sauƙin shara. A ƙin tarsa sata akan waje domin a share duk wani datti da ya maƙale a wannan waje. Idan kuma muka dawo muka ɗauki tsintsiya wacce ake kira tsintsiyar laushi. Tsintsiyar laushi, tsintsiya ce mai sauƙin amfani. Ana amfani da ita wajen share waje wanda yake bai da matsala ko kaɗan. Kawai misali, dandaben siminti ko ko tiles ko makamantan su. Kowacce tsintsiya da kalan nata amfanin. Akwai kuma tsintsiyoyi na zamani, wanda su kuma da wuta ake haɗa su. Zakaga kawai suna zuƙe dattine ba tare da ɓata lokaci ba ko wani abu. Kowacce tsintsiya da kalar amfaninta. Misali in ka so ka sayi tsintsiya a nan garin Katsina, sai ka tashi ka tafi kasuwar ƴar Kutungu ko kasuwar Kurmi. Anan zaka samu tsintsiyoyi kala kala, ka ɗauki wadda ranka yake so, ka taho gida da ita ka fara shara.

Ƙwarai ma kuwa muna sayan kaya a yanar gizo. Kamar misali idan mutum yana Najeriya, yana da hanyoyi biyu da zai iya sayan kaya a yanar gizo. Na farko, ta hanyar siyan kaya a shagunan da suke a wajen Najeriya. Shagunan da suke a wajen Najeriya suna da yawa kala-kala. Ga misali daga ciki, akwai Amazon, akwai eBay, akwai Costco da ma sauransu. Dukka wa'annan shagunan waɗanda na lissafo ma, zaka iya zuwa ka sai kaya ka biya kuɗi sannan a kawo ma kayanka har cikin ƙasar Najeriya har ƙofar gidanka. Daga nan kuma akwai kaya-- shagunan sayan kaya ta yanar gizo waɗanda suke a wajen-- a wajen na a cikin Najeriya. Kaman misali, akwai Konga, akwai Opay, gasu nan dai kala-kala shagunan mu na cikin Najeriya. Da yawa daga cikin shaguna yanzu suna ba da kaya ta yanar gizo, waɗanda idan ka yi magana ka tura kuɗinka za a kawo ma kayanka har ƙofar gida. Yanzu ta hanyar kaya ta hanyar yanar gizo ya sa kasuwanci ya sauƙaƙa sosai da sosai ba kamar da ba da sai ka tashi takadas-takano da ƙafarka, ka je har shago sannan za a turo ma kaya. Yanzu kana zaune a kan kujerarka, zaka shiga shafin shago na yanar gizo ka sa order, ka biya kuɗi, a tura ma kaya ka fito ka karɓa har ƙofan gida. Kana kwance.

Ina iya ba da barkwanci ko in ce ba da dariya domin ni mutum ne wanda yake son barkwanci da nishaɗi sosai. Na koyi ba da barkwanci ta hanyar kallon fina-finai kala kala, kama daga fina-finan India zuwa fina-finan Amirika da turawa kamar su Tom and Jerry da mamakantansu da Show da Sheep. Duk fina-finai ne na barkwanci wanda ake ma mayara. To, ni mutum ne mai matuƙar son barkwanci sosai da nishaɗi. Na zauna cikin mutane masu barkwanci. Ta wannan hanya ne na koyi ni ma ba da barkwanci da nishaɗi. Idan muna zaune dakai muna labari zaka sha dariya sosai saboda zan rinƙa yin barkwanci sosai da sosai. Wani barkwanci na mai da shi sana'a. Domin da barkwanci na yi tafiya ƙasashe ƙasashe, na samu kuɗi da wanda ba za a iya ƙirga su ba. Barkwanci abu ne wanda yake da matuƙar alfanu ga rayuwa saboda yakamata ace mutum duk bayan dan wani lokaci yakanyi dariya kada yabari damuwoyi su taru su tarumai akanshi ba tare da yana samun wani abu wanda yake sa shi farin ciki ba.

Ai ban san wane kalar sa hannu kake nufi ba, domin kai gaskiya wani sa'i bagwari ne. Amma dai ga bayani zan baka yacca ƙila ka iya fahimta kaman misali sa hannu kala kala ne. Akwai sa hannu na takadda, akwai sa hannu wanda a kwamfuta za a yi shi, akwai sa hannu wanda tonprint asalin tonprint shi za a yi amfani da shi a matsayin wannan sa hannun. To in kana nufin sa hannu na takadda ne, to ni sa hannuna bai da wahala. Ga yacca yake. Abu biyu ne kawai suna biyu ne ABM Abdulaziz Muhammad. Shine na jirkita na sa hannu. In kuma ka zo kan sa hannu na tonprint, mutum zai ɗauki ink sai yasa a dan babban ɗan yatsanshi sai ya dangwala inda ake so ya sa hannu. Shikenan na sa hannu kenan da kuma sa hannu na, na electronic sa hannu. Shine wannan mutum zai yi amfani dashi yayi signing a wayan shi a ƙasa Hausa muna kiran signing sa hannu, wato alamar mutum ya yadda da ƙa'idojin da aka shimfiɗa kuma ya yarda ya yi aiki da su. Shine mu abinda muke ƙira sa hannu anan kenan amma ku bamu san me kuke nufi da kalan sa hannun ku ba in kasan ka yarda in akwai kaman misali akwai yarjejeniya in ka yarda da ita, ka yarda da abun da ta ƙunsa sai ka sa hannunka. Wannan shi yake nuna alamun ka yarda da abun da aka ce ke nan.

Ina share gida sau uku a rana. Da farko idan na tashi da safe kafin in yi wanka, nakan share gida na in goge sannan in shiga wanka. Bayan na fita wanka na ci abinci, na tafi aiki. Idan na tafi aiki da misalin ƙarfe takwas nakan dawo da misalin ƙarfe biyu da rana. Idan na dawo nakan yi wani wankan sannan in ci abinci sai in share gida sau biyu kenan. Daga nan zan koma wajen aiki. Idan na taso aiki a misalin ƙarfe biyar sai in tafi wajen motsa jiki inda ake kira gym. Idan nadawo wa jan isha'i kenan sai in kuma share gida na na uku sannan in gode in goge saboda in jaddada tsafta. Ni ba mutum bane wanda yake son ƙazanta. Ni mutum ne mai son tsafta sosai kuma share gida wajibi ne a gare mu. Ko don mu samu sauƙin sauro da kuma wasu ƙwayoyin cututtukan. Ya kamata ace mu zama mutane masu tsafta sosai da sosai. Ba kullum sai an gaya mana abin da za mu yi ba. Share gida wajibi ce ba zaɓi bane ba. Kowa dole ne ya ringa share gidanshi kullum idan ya tashi daga bacci.

Ƙwarai ma kuwa ni ko nake sauraron rediyo domin a kullum da safe sauraron rediyo yana daga cikin abun da nake fara yi. Ta hanyar sauraron rediyo, nake sanin duk wasu abubuwa da ake ciki a gari ko ma a ƙasa gaba ɗaya. Nake sanin sababbin tsare-tsare da gwamnati take so ta aiwatar. A nan ne ma nake samun ilimin wasu kasuwancin da kuma abubuwan da suke wakana a gari. Yana da kyau matuƙa mutum ya ringa sauraron rediyo lokaci bayan lokaci domin sanin me ƙasa ke ciki. Rediyo ta da matuƙar alfanu ga rayuwarmu. Zata, fad zam kamar misali idan sababbin dokoki sun fito ko wasu abubuwa na daban, to muna iya ji ne ta rediyo. Tsofaffinmu kuma suna rage kewa ta hanyar sauraron rediyo. A nan ma za mu iya jin wa'azi, za mu ji waƙa mai farin ciki, hamma za mu ji abubuwa da yawa da barkwanci duk a cikin rediyo. Rediyo na'ura ce mai matuƙar amfani sosai da sosai wadda ta samo asali tun kafin a samu su waya da kwamfiyuta da ma sauransu. Da rediyo ita ce abun da ake amfani da ita wajen sadarwa tsakanin wani mutum da wani mutum wanda suke nesa ko suke da tafiya mai matuƙar nisan zango a tsakaninsu.

Ina daidaita aiki da rayuwa ne ta hanyar ba ma kowanne daga cikinsu lokacin da ya dace. Kamar misali akwai lokacin da aiki ne kawai zan yi a cikinsa. Akwai kuma lokacin da zan ba rayuwata domin in huta ni ma inji daɗi, in zauna da iyalina, in yi hira da su, in yi yawo, in yi karatu, in shaƙata ni ma. Kowane ɗan adam ya kamata a ce yana da lokacinsa na komi. Kuma kada ya ringa haɗa lokacin wancan cikin lokacin wancan. Ya zamto kana da lokacin aikinka. In wannan lokacin yayi, zai kasance duk abin da zaka yi aiki ne zalla ba za ka sako da abuna rayuwarka ba. Bayan ka samu ka gama wannan, shi ma ya kamata a ce ya zamto kana da lokacin rayuwarka. Domin kai ba kazo ka yi bauta duniya ba. Ya kamata a ce kana da lokacin iyayen ka, kana da lokacin iyalinka, kana da lokacin sauran mutane da sauran jama'a. Ita rayuwa yar tsari ce. Ba a cewa gaba ɗaya rayuwa a abu ɗaya za ta ƙare. Sai ana kasa lokaci kashi kashi domin a ji daɗin tafiyar da rayuwar. Amma ba kullum a tsaya ace abu ɗaya za'a yi ba kamar misali idan mutum yana yin aiki to fa zai iya cewa fa wannan duka gaba ɗaya lokacin shi na aiki ba ne ba. Dole sai a kasa wannan lokacin nashi ya shigo da wani abun. Imma rayuwa ne ko kasuwanci ne ko da wani abun can da ba.

Tabbas kuwa na iya tsallen igiya wanda a turanci ake kira skipping rope. Bana manta wa lokacin da muna makarantar firamari, abu ne wanda malamai mu suka maida shi waji bi kullum sai munyi domin mu motsa jikin mu. A gaskiya duk ɗalibi ana so ya riƙa yawan motsa jiki sosai da sosai da kuma yin nishaɗi. Domin saboda a samun karatu ya samu shiga a cikin ƙwaƙwalwashi. Ba'a san ɗalibi da kullum yana a zaune yana cikus, yana wani tunani. Wannan zaman da yake yi da kuma rashin motsa jiki da sama kanshi tunani, yakan jawo mashi ci baya ga al'amura na karatu da ma ilimin gaba ɗaya. Har ila yau idan ko muka dawo gida, baba na Allah ya jikanshi, yana sawa a ɗauko wannan igiya a zo ayi skipping rope ko wa yayi na shi. Ni idan ban manta ba, lokacin ina da jiki to kowa yana so ya ga lokacin da zan yi nawa domin yayi dariya sosai da sosai. Kuma lokacin na kan kasance tun ban iya ba, sai da na zo na iya. Baba na yana, eh baba na yana matuƙar yin nishaɗi a duk lokacin da ya zo zan yi skipping rope. Saboda ni idan na zo ina yi, abun nan yana bashi dariya sosai da sosai har yaita tintsirewa da dariya. Allah ya jikanshi.

Ina gina danganta ka ta kasuwanci ne, ta hanyar riƙe gaskiya da amana. Duk ɗan kasuwa wanda yake so yaga ya yi nasara a rayuwar shi, to dole yayi rike waɗannan abubuwa guda biyu zuwa uku. Shi ne gaskiya, da rikon amana da kuma riƙ gaskiya a duk lokacin da mutum ya zo zai yi kasuwanci. Ba a so ɗan kasuwa ya zama mai haɗama sosai da sosai. Ya kamata a ce duk a duk lokacin da wanda mai siyan kaya ya zo zai siya kaya, to ya kamata a matsayin ka na ɗan kasuwa ka yi ƙoƙari kaga ka ba shi abun da ya buƙata kuma cikin gaskiya da amana. Kada ka ƙara mai kuɗi sosai ko ka cuce shi, ko ka ba shi kaya wayanda ba su ne kuka yi yarjejeniya a kai ba tun asali. To rashin gaskiya a cikin kasuwanci yakan rusa kasuwanci sosai. Amma idan har ɗan kasuwa zai iya ƙoƙari ya rike gaskiya da amana, to lallai zai ci gagarumar nasara a rayuwar shi sosai da sosai. Har ma waƴanda suke mai baƙin ciki zasu ga basu da dama akan shi nasara da gaskiya suna tafiya ne akankankan tare.

Wurin aikinmu waje ne mai matuƙar daɗin aiki, saboda wajen aikinmu waje ne da yake a can sama. Kuma wannan ma'aikata an wadatata da AC da kuma kaya waɗanda suke suna ƙara sanyaya waje. Hakan yakan bawa ma'aikata daɗin su samu su yi aiki cikin kwanciyar hankali. A duk wajen da ake so a yi aiki wanda ya dace, to ya kamata ace an sa wajen nan ya zama yanayin wajen ya kasance wanda yake matuƙar daɗi da, da kuma ya kasance daidai da yanayin da yake faruwa a lokacin. Kamar misali, idan lokacin sanyi ne, to wajen aiki ya kamata ya zama mai ɗan zafi zafi domin ya daidaita yanayin wajen ma'aikata su ji daɗin yin aiki. Idan kuma lokacin zafi ne, ya kamata ace yanayin wajen aikin ya kasance mai sanyi ne domin ma'aikatan da ke wajen su yi aiki cikin natsuwa. Kuma wajen aiki ya kamata ya kasance mai tsafta. Duk wannan tsaftar da wannan yanayin yana ƙara bawa ma'aikata hazaƙa da kuma kwanciyar hankalin yin aiki cikin natsuwa da kwanciyar hankali, ba tare da samun wata damuwa ko tangarɗa ba. Duk wajen aiki ya kamata ace yana da tsafta sosai.

A gaskiya a cikin lokutan shekara guda uku da muke da su a nan yammacin Afirka, kamar misali lokacin sanyi da lokacin zafi da lokacin bazara. To duk cikin waɗannan lokutan, ni gaskiya na fi son lokacin sanyi. Saboda lokacin sanyi lokaci ne da nake samun natsuwa ni kaina. Lokacin sanyi zai kasance babu zafi, zafi ba zai ringa adda ba ma ba. Su kansu sauraye da ƙudaje za su rage tasiri a wannan lokaci. Ni mutum ne da yake yadda ya kasance ba na son zafi ko kaɗan. Duk da a yankin da muke ya kasance lokacin zafi ne yafi yawa. Lokacin sanyi har idan sanyi yayi min yawa nakan lilluba da bargo kokuma in samu rigan sanyi da safa in sa idan kuma ba wannan lokacin bane lokacin zafi ne, na kan yi ƙoƙari in sami AC wato na'ura mai sanyaya ɗaki in sa a ɗakina da kuma fanka. Domin guje ma wannan tsananin zafin da muke fama da shi. Amma ni lokacin sanyi lokaci ne da muke, da nake matuƙar ƙauna da su. Har idan lokacin sanyi ya nemi ya mun, ya yi mun yawa, kawai zan nemi man kaɗanya ne da safa ta da kuma rigar sanyi in ringa sawa.

Sosai ma kuwa ina duba kalanda. Ai duk ma'aikaci kai ba ma ma'aikaci ba, duk wani mutum mai hankali ko ma'aikaci ne ko mu'amala yake ta kasuwanci ko kuma malami ne ai dole sai yana duba kalanda. Kamar yadda a yau idan mun yi daidai yau ya kasance shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a watan Fabrairu ƙarin nawa goma ga wata da misalin ƙarfe goma da rabi na wannan wata. Shi ne daidai lokacin da muke a yanzu a kalandar yau kenan. Ai duk wanda yake kasuwa ko ko yake aiki koma me yake yi to ya kamata ace yasan lissafin kwanan wata domin sanin lokacin da za a yi albashi, lokacin da ya kamata ya cika alkawari da lokacin da yake tsammani da ya kamata yayi tsammanin kuɗi ko makamantansu za su shigo mai. Komi ai ɗan lokaci ne ba haka nan ake abu babu kangado ba. Dole mutum ya rinƙa lura da lokuta da tafiyar su da ƙarewar su domin tsara abubuwan da ya kamata wanda za su taimake shi a rayuwa. Ba ka rinƙa tafiya kamar dabbaba, ba ka san yau yaushe ba, gobe yaushe ko kuma jibi ko kuma yaushe ya kamata ka samu albashi ko kuma yaushe ya kamata ka karɓo kuɗinka daga hannun wane to rayuwa 'yan tsari ce sai da lissafi.

Sosai ma kuwa ina zuwa wajaje akan lokaci. Domin a duk lokacin da aka gayyace ka bai kamata ace kaje waje a ƙurarrren lokaci ba. Ana son duk lokacin da aka gayyaci mutum yaje waje cikin lokaci. Kamar misali an gayyaceka waje ƙarfe goma, bai kamata ace sai sha ɗaya zaka je ba kamata yayi ace kamar mi, duk sadda aka gayyaceka ƙarfe goma to, tara da hamsin ya kamata ace ka isa wajen. Duk mutum mai ɗabi'a ta yawan zuwa waje a ƙurarren lokaci, to, wata ran zai rasa wata dama gagaruma wacce zata iya taimakon shi a gaba ɗayan rayuwar shi. Duk mutumin kirki idan aka gayyace shi waje to, ba, ba'a ƙurarren lokaci ya kamata yaje ba. Ya kamata ya je a lokacin da ake buƙata shi. Idan so samu ne yaje ma kafin wannan lokacin ya jira lokacin yayi sannan a fara abinda za'a fara. Wannan shine idan ka riƙe wannan ɗabi'a ta zuwa waje kan lokaci su za. Abun zai taimake ka sosai a cikin rayuwarka ba kaɗan ba, ka riƙe ka ga amfanin wannan abu.

A gaskiya ina son abincin gargajiya wanda ake kira ɗan wake. Ɗan wake wani abinci ne na gargajiyan Hausawa. Da farko idan mutum ya tashi zaiyi dan wake yakan rogo danye sannan ya busar dashi sannan a kai a nika sannan ya samu fulawa da kanwa ya jikkata a cikin ruwa, sai ya haɗa sai miska ya yamutsa a ciki sai ya kwaɓa. Idan ya kwaɓa sai ya samo tukunyar shi sai ya ɗaura ruwa. Idan ruwa ya tafasa sai ya riƙa ɗaukan tukunyar yana mulmula wa curi curi, ƙanana ƙanana yana jefawa. Idan ya dafu sai ya tsamu shi sai yasa a cikin ruwa. Sai ya samu magi da yaji, yaji barkono kenan dakakke. Mutum ya samu magin shi da mai. Idan da dama ya samu kuli ya daka duk ya haɗa a ciki. Amma yayi yanke yanken albasa da tumaturi duk idan ya samu dama. Daga nan sai ya yamutsa ya yamutsa sannan ya fara ci lalle dan wake abune mai matukar daɗi ga kuma kwari da rikon ciki. Kada ka yafda a baka labari kaje ka gwada cin ɗan wake. Idan ka ci lalle kunne ka sai yayi motsi. Ba za ka sake yarda a ci ɗan wake babu kai ba. Ɗan wake abinci ne mai matuƙar daɗi. Haka ma al-kubus da sinasir da tuwo duk suna da ɗadi amma ni dai gaskiya na fi son ɗan wake.

Ina kula da gashi ne ta hanyar wanke shi kullum da tsaftace shi. A kullum idan na tashi da safe, idan zan yi wanka, idan na shiga banɗaki, nakan farawa da wanke gashina. Nakan dafa ruwan zafi sosai sai in ɗin sirka shi, sai in zo in fara wanke gashi. In haɗa da sabulu da shamfo domin in kankare abin da ake kira amosani a hausance wato dandruff. Idan na kankare wannan dandruff din, sai in samu in cakuda da sabulu in gurza, in gurza, in gurza sai in wanke matuka. Idan na wanke, idan na fito sai in samu towel sai in sa a kaina. Idan gashin ya bushe, akwai wani man gashi wanda nake shafa wanda yake ƙara ma gashi tsawo da santsi. Sannan sai in samu in shafa wannan man. To, kullum haka nake kula da gashina. Za ka ga gashin ka yana ƙara tsawo, yana ƙara yin baƙi, yana ƙara yin sheƙi da kyau. To, kula da gashi abune wanda yake da matuƙar alfanu a rayuwa. Zai kiyaye ma lafiya sosai. Kuma gashi abune wanda muke amfani da shi a cikin jikinmu kuma yake ƙara mana kyau. Ya kamata mu riƙa kula da gashinmu sosai da sosai.

Eh to, ya danganta. A cikin abinciccika akwai wanda mutum ke iya ci da cokali akwai kuma wanda yake iya ci da hannu. Kamar misali idan muka ɗauki abincin da mutum ke iya ci da cokali ya kama daga tuwo, shinkafa, taliya da kuma su makaroni. Mutum wannan yana iya cin su da cokali suma fi daɗin ci da cokali. Idan kuma muka dawo ɓangaren waɗanda ake iya ci da hannu, abinciccikan da ake ci da hannu sune kamar su alkubus, ɗan-ɗan malele da masu wurinsu. To abinci kala kala ne. Wasu kuma duka bin suna iya amfani da cokali su ci dasu, wasu kuma sun zaɓi su ci da hannunsu akala kowane abinci ne. To amma mafi yawancin a ƙasa Hausa gaskiya an fi cin abinci da hannu saboda mutane suke yarda da cewa cin abinci da hannu ya fi sa ma abinci albarka. Abinci zai yi albarka sosai idan har da hannu aka ci shi kuma ma an fi saurin ƙoshi. Wannan shine abun da yawanci mutane suke yarda da shi saboda an fara amfani da cokali ne yayin da turawa suka shigo suka nunawa mutane kalar al'adun su ta wannan ne wasu suka fara amfani da cokali amma har yau mutane da yawa sun fi yin amfani da hannu a lokacin da suke cin abinci.

To, maganar gaskiya wasanni sun kasu kala kala a ƙasar Hausa. Akwai wasannin wan da yara za su fito daga gidajen iyayensu sai su taru a tsakiyar unguwa. Shine ake kira wasan 'yan ɓoyo sai a ce "ladiyo, diyo ina kike ne?" wanda ya buce ya zo ya karɓa. Daga nan yara kowa zai gudu ya tafi ya ɓoye, wasu su tai cikin wasu gidajen daban, wasu tai cikin lunguna. Duk wanda aka gani za a yi ta dukan shi ne. Sai kuma wasa na biyu wanda nake so in muku bayani shine wasan 'yan carafke. Yara ne za su taru maza da mata su yi da'ira, sai su za na gida gida a ƙasa sai su riƙa amfanin da duwatsu suna ɗaga wa suna chillawa. To duk wanda ya faɗi a cikin wani gida da ba na shi ba to an ci shi a wannan wasan ke nan. Wataƙan shi ya faɗi wanda yayi wannan abun ya ci nasara a kan shi. To wannan biyu ne daga cikin wasannin da muke da su kala kala a ƙasa Hausa wanda ake gudanar da su a Abuja. Akwai kuma wasu wasannin kala daban daban kamar wasan tsere wanda yara guda biyu ne za su tashi su rinƙa gasar tsere sai a sa daga wani nisa zuwa wani nisa. Duk yaron da ya riga ɗaya zuwa wajen da gudu to shi ya ci wannan gasar. Duk wanda aka bari a baya to shi ya faɗi.

Ah ƙwarai kuwa ni da nake yin addu'a. Ai a kullum idan na tashi da safe, bayan sallah asuba, bayan mun yi sallah mun ƙare, nakan zauna ne tsawon minti talatin, in rinƙa yin addu'o'i, in rinƙa roƙon Ubangiji ya biya mun buƙatuna kuma ya kare ni daga sherrin masu sharri. Ai addu'a aka ce takobin mumini. Duk mumini koma a wane addini yake, in ma ya kasance Kirista ko musulmi ko ma addinin Indiya ko Hindu, ya kamata ace ya riƙe addu'a a matsayin makami wanda yake kare rayuwar shi da ita. Addu'a tana da matuƙar alfanu a rayuwar ɗan adam a ko wane addini kake. Ta hanyar addu'a ne kake samu ka sadu da Ubangijin ka, ka faɗi mai buƙatun ka da matsalolin ka. Shi ma sai ya biya ma. Amma duk ɗan adam inda bai yin addu'a, zaka same shi yana cikin hali kuma yana cikin ƙunci. Matsaloli suna yawan bibiyan shi, kullum ba su ƙarewa sai sabbin matsaloli. Amma idan kana yawan addu'a, wannan ya nuna kana tuna Ubangijin ka sosai da sosai. Shi kuma Ubangijin ka ba zai rinƙa mantawa da kai ba. Zai rinƙa biya ma bukatun ka. Idan bala'i ya tunkaro ka, zai kare ka.

Ai ni akusan kullum ina zuwa kasuwa a duk ranakun sati tun daga Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar. Kullum ina zuwa kasuwa. A cikin ranakun sati guda bakwai, rana ɗaya ce kawai ban zuwa kasuwa hanan Lahadi. Ita ce nake zama in huta da iyalaina a gida, in ji matsalolinsu sannan kuma in san me ya kamata in yi don magance waɗannan matsalolin. Ai kasuwa wajibi ce a rinƙa zuwa dole da yawa sosai a kowane sati, saboda ta nan ne ake samu a biya buƙatun rayuwa. A yi kasuwanci, a samu kuɗi sannan a zo a biya buƙatu. Duk mutum ya kamata a ce aƙalla yana zuwa kasuwa sau biyu zuwa uku a sati, in ma ya ce ba zai je da yawa ba ke nan. Yau kuma ya dage zai tashi ya nemi kuɗi, to ya kamata a ce aƙalla yana zuwa sau biyar zuwa shida a duk satin duniya. Kaga ya kasance sau ɗaya ne kawai yake da damar yin hutu a rayuwar shi. Wannan shi ne abin da ya dace mutum ya yi a yayin da ya tashi zuwa kasuwa. Kuma ya kamata ace yana zuwa ne da kyakkyawan niyya mai kyau da kuma rikon gaskiya.

Sosai ma kuwa waya tana cika ajiya. Domin waya ta, tana da babban ƙwaƙwalwa. Ta kama ɗari da ashirin da takwas gig ne. To yanzu a halin da ake ciki, kusan na cika hamsin gig. Sauran abun da ya rage befi saba'in da wani abu bai saba'i nda wani abu ba. A cikin gig ɗin da ya rage mu, ina ajiye abubuwa sosai. Cin daga abun da ya kama daga bidiyo, hotuna, da ma muryoyi, da ma file, file, file wayanda nake amfani da su. Waya ta tana ajiye mun su tsab. Acikin wayan ne zan ajiye abu bayan shekara ɗaya idan na zo na duba na bin cika, zan same shi tsab, babu abun da ya yi. Duk abubuwan da nake aiki da su, duka ina da su a cikin waya ta. Koda tsohuwar bidiyo ce ko kuma tsohuwar waƙa wanda nake son ta dana tashi ina nemanta idan naje na duba inda na ajiyeta zanganta ba tare da na samu wata matsala ba ko kuma wayar ta cika bare a ce waje ya yi kaɗan. Waya ta tana da matuƙar faɗin memory. Ina ajiye abubuwa da yawa a ciki. Ba kamar ƙananan wayoyi ba, waɗanda idan ka sa abu kaɗan, za ka ga sun cika ba za ka iya sa saura ba sai dai ka goge wasu kafin ka sa wasu.

A cikin ranakun sati guda bakwai, a gaskiya babu ranar da nake so kamar ranar Juma'a. Domin ranar Juma'a kamar wata ƙara massallar idi ne. Domin a wannan rana mutum zai tashi, zai yi kwalliya, zai yi wanka, ya sa kayan shi masu kyau, yadda ka san ranar sallah sannan ya tafi masallacin Juma'a. Idan ya je masallacin Juma'a, zai yi gyara ya cigaba da zikiri, ya rinƙa falala, ya rinƙa hailala. Yana roƙon Ubangiji ya biya mai buƙatun shi. A wannan ranan kuma zaka ga ana tashi aiki da wuri. Idan mutum ya dawo aiki da wuri, ya je masallaci, ya ga ma sallah, to kusun a kan ya koma ofis zai koma gida ne basai yakara biyawa ta ofis ba yammacin wannan rana yana da matuƙaɗaɗi sosai. Duk abin da ka roƙa Ubangiji zai taimake ka ya biya maka shi. Idan baka, idan ka ga baa biya ma shi ba a wannan lokacin, to lokaci ne kawai ake jira lokaci ne bai yi ba. Kuma ranar Juma'a ta kasance rana wacce take bi mata, ita ce ranar Asabar. Ranar Asabar ta kasance rana lokacin hutu. Babu wani aiki ko zalumin tashi da wuri ko kaza na jiranka ko wane na jiranka. Ita ma rana ce sarai ta hutu.

Ina cin abinci a wajen aiki, a ɗakin cin abinci wanda aka tanada don cin abinci. A duk kullum, ƙarfe biyu na rana, kamfaninmu wato wajen aikinmu, ya tanadan mana wajen ɗakin cin abinci wanda ake kira cafeteria. Kowane ma'aikaci na wannan kamfani, yana da dama yaje a bashi abinci filet ɗaya ya ci, a haɗa mai da ruwa da kunu. A cikin cafeteria, an ajiye wasu bencina da kujeru, wanda mutum zai zauna a kai sannan yayi magana a kawo masa abincinsa sannan ya fara ci. Ga kuma AC a ciki ga TV. Yadda kanaci, kana kallo cin abincin zai ma daɗi ƙwarai matuƙa da gaske. Idan ka gama, idan kana buƙatar ruwa sai ka yi magana a kawo ma. Idan ma ba ka buƙata duka sai ka hana a kawo ma. Ga in ka gama ga tishu nan wadda za ka rinƙa goge bakinka saboda mai. In ka gama kuma sai ka tashi ka fito ka koma wajen aiki ka cigaba da aikinka. Wajen aiki ya kamata ace duk wajen aiki yawanci ana tanada inda ake cin abinci daban da wajen aiki. Domin bata gudun kaɗa a bata inda za a yi aiki a ciki. Ya kamata ace wajen da ake gudanar da ayyuka daban, wajen kuma da ake cin abinci daban.

A magana ta gaskiya, na fi son AC a maimakon fanka. Duk kusan wanda kaga yace yafi son fanka akan Ac, to ni dai a tunani na gaskiya kuɗin shi ne ba su kai ba, duk wanda yake da Ac wa ma zaiyi ta fanka? Musamman ma AC irar kamfanin HP. Ac ƙirar company HP, suna da daɗi matuƙa sosai, kuma gashi basa jan wuta. Ga biyan buƙata, cikin ƙinƙanin lokaci ɗakin ka zai yi sanyi sai dai kawai ka kwanta ka huta. Duk zafin da ake yi, idan ka kunna AC irar kamfanin HP, cikin minti biyar za ta sanya yama a ɗaki sai ka ji duk zafin nan ka nemi shekara sa. Saɓanin fanka, idan ka yi mutum ne mai matsakaicin ƙarfi, to--tan ka fanka ita ce zaɓin ka. Ba za ka yi zuwa ga AC ba domin gaskiya ta fi tsada. Fanka ita ce ta mutane talakawa ko kuma madaidaita. Kuwa duk da-dai haka kowa dai yana da ra'ayin shi. Akwai wanda za ka ga shi gaskiya zai zaɓi fankan ne bisa AC, amma mafi yawancin mutane maganar gaskiya AC za su zaɓa ba fanka ba.

A gaskiya na fi son gidan abinci na Katsina City Restaurant. Katsina City Restaurant gidan abinci ne wanda ya samu ƙwarewa ta hanyar fasaha da daɗewa a cikin kasuwanci. Za ka samu abinciccikansu suna da matuƙar daɗi ga kuma arha da sauƙi da rangwame a cikin wannan abinciccikan nasu wanda suke da shi. Gidan Katsina City Restaurant za ka samu suna da abinci kamar sakwara, kifi, soɓo, amala, shinkafa, alkubus, doya da ma sauransu. Abincinsu yana da matuƙar daɗi. Za ka ji magi ko gishiri bai yi yawa sosai a ciki ba. Kuma za ka samu ma'aikatan gidan abincin suna da matuƙar kyakkyawar mu'amala ga kwastomominsu, wato kan mutane waɗanda suka zo siyan abinci a wajen su. Ga tsafta, ga tsafta idan kuma ka gama ci, za su zo su ɗauke kwanuka da kansu su wanke. Idan ka biya su kuɗi za su yi maka godiya, itace kasan kyauta suka ba ka. Gaskiya mutane ne masu kirki da daraja sosai kuma sun iya abinci. Duk sanda ka samu damar shigowa garin Katsina ya kamata ka samu ka zo gidan abinci na Katsina City Restaurant.

Abunda nakeyi don ƙara aiki shine a duk lokacin da na yi aiki na gaji, nakan ɗauki ɗan lokaci kaɗan domin in huta. Inda yayinda nake hutun nan, zan sa wani abun da wanda yake ma ƙwaƙwalwa ta daɗe. Kamar misali in saurari waƙa ko in kalli fim wanda zan yi dariya ko wani abu makamanta haka. Ko in shiga YouTube ko TikTok in yi kallo. Bayan na gama kallon nan, nakan zauna in nasu in faɗi ma kaina dole fa wannan aikin inyi shi bani da wani zaɓi. Idan kau na zaɓi kar na yi, to zan fuskanci ɓacin rai matuƙa mai girma. Wanda gwara nayi aikin da ɓacin rai akan ɓacin ran da zan fuskanta idan ban yi wannan aiki ba. To kusan kullum ai wannan yakan bani ƙwarin gwiwa sosai. Wajen da zage na yi aiki tuƙuru, kullum ina faɗi ma kaina babu wanda zai yi min wannan aiki indai bani na yi ma kaina ba. Komi nake so a duniya ni zan tashi in nema da kaina. Babu wanda zai bani a banza ko a bati. Duk abun da ake so to tashi ake a nema tuƙuru sai a samu. Ba kawai a banza ake samun shi ba.